Eh ina duba kalanda kullum musamman idan ina da wani abin da zan yi sannan kuma ina dubawa ne domin in ga date, kwanan watan da zan yi abu. Ina duba kalanda kullum domin in ga abin da zan yi a kullum. Ina duba kalanda kullum domin in duba kwanan watan abin da zan.